Ni ina son tufafi fari manyan kaya. Indai tufafi namu na gargajiya, ana la'akarin bahaushe. Na san fararen tufafi ko ruwan shuɗi. Waɗannan tufafin suna matuƙar burge ni. Ina jin daɗin saka su a jikina saboda suna min matuƙar kyau gaskiya. Inna sa su ina jin daɗi da nishaɗi da annashuwa acikin zuciyata. Shiyasa nake son wannan kalar tufafi.

A'a, ba na jin tsoron ƙwari gaskiya. Indai ba irin ƙwari masu cutarwa ba, kamar kunama, to ita ma in nagan ta ina ƙoƙarin kashewa. Ko, wasu, cin naka da sauran su dai waɗanda suke, za su iya yi maka illa. To ina yi ƙoƙarin kashe su gaskiya amma dai ba na tsoron su.

Nakan kunna Bluetooth ɗin wayata kullum. Wani lokaci na haɗa ta da motata, wani lokaci kuma na haɗa ta da abin da ake cewa airpod. Abin kunne nan na jin sauti. Ina kuma kunnawa kusan kullum gaskiya. Ina yin amfani da shi saboda ina jin daɗin haka ɗin. Yana da matuƙar daɗi yana sauƙaƙawa mutum al'amuransa. Za ka ji sauti a cikin kunnenka. In ana kiranka a waya za ka iya ɗauka ba tare da ka ɗauki wayar ka ƙara kunna ba. Sannan kuma in a cikin mota ne za ka ji sautin da yake cikin wayarka a cikin motarka ba tare da ka kunna ita wayar ita kaɗai ko kuma ka kunna rediyon mota ko dai wani abu mai makamancin haka. Ina amfani da wannan gaskiya kuma ina jin daɗin haka ɗin. Ina jin daɗin amfani da shi matuƙa. Bluetooth yana da daɗi sosai.